Eh, ina sanya bel kullum in zan je aikina saboda bel yana sa kayana yayi kyau sosai. Kuma ina sa bel da safe na je aiki, mutane sun ce min wai bel din yayi kyau sosai kuma ya hada da kayana, ya sa kayana yayi kyau. Kullum kullum ina sa bel sosai kuma bel na sa kayana yayi kyau. Bel na fita min da kaya da kyau. Bel na fita sa kayana yayi fito war war.

Eh ina zuwa gidan fim sosai. Ina san zuwa gidam gim saboda inna kalla film fim na kwanta min da zuciya. Ina kalla fim irin na Indian fim dinnan yake. Ina son Indian fim. To ina kalla Indian fim yake kwanta min da zuciya. Ni da iyalan gidana muna zuwa kallon fim sosai. Muna kallan fim ace a satin rana.

To ni tun da ina ƙarami ina son taimakon mutane. Tun da ina ƙarami mama na ta san wancan abin daga ne. Ina son taimakon mutane. Na tuna wani lokacin da nake zuwa primary school na sai na gan wani mutum yana roƙa a hanya. Wallahi sai na sa mama na ta siya. Na ce wa mama ina son ki taimake wannan mutum, ki ba shi kuɗi. Haka mama na ta ba mutum din kuɗi. Ni ina son taimakon mutane, kila in ba ka kuɗi, kila in ba ka abinci ko in ba ka abin sawa, rigar sawa ko in ba ka kaya na ko takalmi. Ni ina son dai taimakon mutane. Ko ya na gan mutane na nema ina son taimakon mutane sosai.

Eh ina musafaha da mutane, amma a wurin mu, ba zaka iya musafaha da maza ba, kamar a waje. So ina musafaha da mata ko da abokanai na ko da yara. Amma musafaha shine yake nuna wai kuna tare da mutane. In kamar naje wani wuri, kamar wurin biki, zan musafaha da mutane amma ba maza ba. Don wurin mu, musafaha da maza yana da wuya sosai.

Ni ina son AC, saboda AC zai sa ka ji sanyi mai daɗi kuma baya sa mura. In nayi amfani da fanka, to wallahi, fanka zai sa ni mura inna tashi da safe, kuma fanka yana sa, baya hura sanyi. Fanka na hura min zafi sosai, to ni ai garama in using AC, to na fi son AC. In na sa AC wallahi bacci zanyi mai kyau ma.

A ganina dangancikon gidanmu shi ne bakwai. Daga babana, mamana, ga ni nan, ga yar uwana, ga danwana, ga yaron yar uwana kuma ga yariyar yar uwana. So na gan bakwai ne a dangancikon gidanmu kuma muna son junanmu sosai.

Launi na idanunmu shine baki amma akwai wasu da launi idanunsu yana nan kaman fari, yana nan kaman, umm, kaman kalan iska, yana nan kaman kalan, uh, uh, sama. Amma ni na san launi na idanunmu shine fari da baki. Na wa kenan amma akwai wasu mutane da launi na idansu ba baƙi bane amma dai fari da baki shine, launi na idanun mutane.

Eh a ganina ina yin ciniki sosai a kasuwa saboda inna sadda abu kamar yau na sadda zobo. Mamana ni da mamana muna sadda zobo, muna sadda kunu, na yi ciniki a zobo, na yi ciniki kuma a kunu. Yau na samu kaman kudi sosai, ina ciniki sosai kuma ni 'yar kasuwa ne. Ina ciniki inna yi kasuwa komai da na sadda shi ina cinikin shi.

Indan abinci na ya rage, ina sa shi a cikin firiza kuma ina ajiye shi saboda in ci gobe. In abinci na ya rage kenan, ni ba na son ragowar abinci saboda ba kyau. Amma idan abincin ya rage, nakan ajiye shi a cikin firij saboda inci gobe ni da iyalin gidana.

Yanda nake tara ayukan da suka fi mahimmanci a rana shine zan san wanda ya fi min daraja a lokacin. Ni haka nake kaya inna tashi nasan wane aiki ne yamin daraja sai naga wane zanyi amfani dashi anjima.

To lokacin bikin ranar haihuwar mu a gidan mu, a a a a wallahi akwai buki sosai. Za mu yanka shanu guda biyar, za mu yanka shanu guda takwas, za mu yanka kaza, za mu siya su ruwa, su fanta.

Ina kwana a saman gado. Muna da gado a gidanmu. Muna da gado guda huɗu a gidanmu kuma ɗakuna huɗa huɗu. Ba wanda yake kwana a ƙasa a gidanmu. A gidanmu kowa a gidanmu zai kwanta a saman gado kuma su yi bacci da kyau.

Ina shan ruwa guda goma a rana daya, sashen wata-- sa-sashen ruwa guda goma a rana. Inna sha kaman biyu da safe, inna tashi da safe nakan sha ruwa, kuma in zan ci abinci ina shan ruwa kuma da rana sai in sha ruwa kuma da yamma in sha ruwa, da dare kuma in sha. To, in ce ruwa guda goma nake sha a rana daya.